Eh yanda nake koyon fasaha sabuwa hanyoyi ne da dama. Akwai sanda zamu ga sabuwar fasaha wadda sai mun dangana da class wato physical class. Gurun wannan mai fasaha ɗin ido da ido mu zauna da shi don ya koya mana. Akwai kuma wanda muke haɗuwa a yanar gizo, wato kafar sadarwa haka kamar WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram domin a koya mana wannan sabuwar fasaha ɗin. Idon kuma ba za ta yiwu a internet ba sai a zahiri wato kamar yanda na faɗa da farko, mu kan tafi, mu kan tattaki di inda mutun yake domin mu koyo wannan sabuwar fasaha ɗin da yake da ita wadda mu ba mu iya ba. Mafi aka sannan kuma mu kan haɗawa da shi ma ta online din ta internet ɗin duk don mu koyi wannan fasaha din.